Kana yin kiran bidiyo? Eh mana. Ana yin kiran bidiyo mana ya danganta da kamar yanayi da kuma uzirin da zai sa a yi kiran. Akwai kiran da dole ba waye sauti ka zaka tura ba. Ana bukata a gan ka, a kai maka gawan da za ku yi magana da shi. Wato musamman idan ya kasance mutum baya gida kamar ya yi nisa haka an ɗan kwan biyu. Wasu lokutan dama dole za a buƙaci a yi video call domin a gaisa da ƴan uwa da abokan arziki. Yana da matuƙar amfani. Hanyoyin sadarwa na zamani sun kawo ci gaba mai ƙarfi ta wannan ɓangaren. Wanda da idan wani aka yi wani guri mai nisa baka da damar da aka iya ka gan shiga shiga ka ho isa. Kamar yanzu ci gaba ya ba da damar da za ka iya kiran mutum yana kallon ka, kana kallon sa, kamankuna tare ku gaisa a gajuna.

Me mutum, me mutum zai yi lokacin damuwa? Na yi babban abin da ya fi dacewa duk lokacin da mutum ya tsintsikansa a cikin damuwa, sai ya yi nazari ya ga menene abin da ya fi dacewa ya yi wanda zai samu wakansa natsuwa da farin ciki. Ni kamani dai gaskiya mostly inda yana cikaina, ya nena damuwa to na fa gane wana zauna ne addu'o'ina kaɗan yi salloli to insha Allahu za ka ji ka sami sauƙin damuwa. Wasu lokutan kuma mutum zai samu yaɗan yi bacci. In kaɗan yi bacci na tsawon lokaci to insha Allahu indai ka farka, za ka ji ka sami sauƙin duk wani abu da yake damunka.

Eh, yin karatu kafin mutum ya kwanta yana da muhimmanci sosai. Saboda duk yawanci abin da ka karanta kafin ka yi bacci, to ita ƙwaƙwalwa takan jima tana haikanto duk wani abu da ka kwanta tare da shi. To in ya kasance cewa karatu shi ne abin da kai na ƙarshe kafin ka kwanta, to zai kasance kai kana bacci ne ƙwaƙwalwarka tana ta nazarin abin da ka karanta. Sai ga idan mutum ya tashi, zai tashi wannan abin ya same shi, ya zauna sosai a ƙwaƙwalwarsa. Shi yasa karatu kafin mutum ya kwanta bacci yake da matuƙar fa'ida musamman ga ɗaliban ilimi da suke akan mataki na karatu. Yana da matuƙar muhimmanci duk karatun da ka zauna kake tayi, kake ta bi tarsa, tsawon lokaci da rana. To indai ka ba shi lokacin dare dai kanka kwanta. Duk inda ka karanta shi ɗaya, biyu, ya isa. In ka kwanta, indai ka tashi da safe kana mai mai tashi, zaka ji ya zauna sosai. Shi sa mostly mutum ma duk abin da ya kwanta da shi za a ga wani zubin. Haka yakan iya kasance wa kaga ka yi mafarkin abun ko ma mene ne.